Eh a kodayaushe mahaifina shi ke karfafa min baya saboda a kodayaushe shi ke gaya min da cewa wannan abun ya dace wannan bai dace ba. Wannan yana taimaka min sannan kuma ina jin daɗi a ko da yaushe idan zan aikata abu na musamman aikin alkhairi. A kodayaushe yana gwara min ƙwarin gwiwa saboda in je in yi abin da ya kamata sannan kuma yana gwada min hanyar da ya dace in yi da wadda bai dace ba.